Eh na fi son cin tuwo, saboda tuwo shine abincin da na tashi na ga mahaifina na ci, 'yan gidanmu na ci kuma al'adata tuwo suka fi son ci. Sai ya sa na fi son cin tuwo a rayuwata. Tuwo na da sa ka ji ka ƙoshi sosai in ka ci sai da shinkafa za ka ci tuwo kaɗan ka ji ka ƙoshi. Za ka ci shinkafa dawa ba za ta mayar da za ka ƙoshi ba. Sai ya sa na fi son cin tuwo a rayuwata.

A'a, ba na shan magani a kullum saboda ba na fama da kowace irin cuta. Ina da ƙoshin lafiya da jin daɗi. Sakamakon ina motsa jiki a koda yaushe, ina kula da abin da zan ci da abin da zan sha. Sai sa, bana shan magani a koda yaushe saboda ina cikin ƙoshin lafiya da aminci.

Eh ina musabaha da mutane saboda hakan na ƙara zumunci da walwala a cikin al'umma. In kana musabaha da mutane ba za ka yi faɗa da kowa ba kuma ba wanda zai riƙe ka a cikin rai. Za ku dinga farin ciki a ko da yaushe sai sa nike musabaha da duk wanda na haɗu dashi.

Na fi son zama a kujera, saboda idan ka zauna a kujera akwai abin da za ka jingina da shi. Sakamakon tabarma za ka zauna ba abin da za ka jingina da shi, saboda idan ka daɗe a kan tabarma za ka ji bayan ka ya riƙe. Shiyasa sa na ke son zama a kan kujera a ko da yaushe, saboda tana tallafa ma baya na ba zai gaji ba.

A'a bana son wajaje masu hayaniya, saboda idan surutu yayi yawa a waje hakan na samin ciwon kai kuma bana samun damar da zan yi tunani masu amfani, sai sa bana son wurare masu hayaniya sosai. Na fi son wajen da zan ji ni shiru, wanda zan yi tunanina mai amfani a rayuwa ta.

Eh, ina da fanka a rufin ɗaki, saboda fanka na bada iska kuma za ka yi barci cikin aminci kuma za ka zauna a ɗakin a ko da yaushe cikin aminci. Fanka abu ce mai amfani ga lafiya, saboda ba za ka yawaita yin zufa ba ko ka takura a duk inda ka zauna. Fanka na da alfanu ga lafiya.

Ina kula da gashina a ko da yaushe. Ina wanke gashina sau biyu a rana, saboda guje wa kwalkwata, guje wa datti da ƙuraje, guje wa ƙura kuma da guje wa samun abunda zai cutar da lafiyata. Sai sa ni ke kula da gashina kuma ina shafa mai mayika wanda zasu gyara munshi a ko da yaushe.

Eh na fi son miyar cefane saboda ita ce miyar da na fi so kuma miya mai daɗi. Ina son miyar ja a Hausa saboda miya ce mai daɗi kuma mai ɗanɗano kuma miya ce mai gina jiki sai yasa nake son miyar cefane. Miyar cefane miya ce mai alfanu ga lafiya.

Kayan marmarin da na fi so, na fi son mangwaro da ayaba. Saboda su ne kayan marmari masu ƙamshi, masu daɗi kumamasu alfanu ga lafiya. Sai sa ni ke son banana da mangwaro a ko da yaushe. Kayan marmari ne da kakan iya samun su a kullum a rayuwar ka ta yau. Sai sa ni ke son mangwaro da ayaba.

Eh, tsintsiyar da nake amfani da ita ina amfani da tsintsiyar kwakwa a gidana saboda tafi daɗin yi mini shara a ko da yaushe. Idan zan share gidana, ita ce wadda zata yi min shara ba tare da tana karairayewa ba. Sakamakon tsintsiyar laushi, in kana shara tana sassarewa. Shiyasa nake son tsintsiyar kwakwa a ko da yaushe. Ta fi daɗin amfani da shara cikin aminci.

A'a, na fi son fensir a wajen yin rubutu. Sakamakon alƙalami sai kana da abun da zaka dangwala ka yi rubutu da shi, shi kuma fensir kawai feke shi za ka yi rubutun da za ka yi. Sai sa ni ke son fensir a ko da yaushe. Ya fi daɗin amfani a yau da kullum kuma ya fi daɗin ɗauka kaje duk inda zaka.

Yadda nike zubar da shara ina fara tara shara ne sai tayi yawa sai na ɗauka na tai na zubar a matattarar shara dake anguwar mu. Shiyasa bana son na bar shara ta ta taru da yawa kar ta jawo mani ƙwari da sauraye. Shi yasa tana cika nike ɗaukar ta na je na zubar a shara inda ake zubar da shara a waje.

Eh, ina duba saƙonni sau uku a rana saboda hakan na sawwaƙe mani fahimtar saƙonnin da aka turo. Sai yasa nake kasaftashi sau uku a rana, da safe, da rana da kuma daddare. Idan ban duba ba, saƙonni za su taru mun da yawa. Sai yasa nake dubawa sau uku don na sawwaƙe aikina.

A'a, na fi sons, na fi son naga na zauna a ko da yaushe. Saboda tsayuwa tana sa na ji nagaji, tana kuma sa har jiri in ji yana kwasata. Ya sa nake son zama a ko da yaushe. Idan na zauna, na fi samun hankali na da natsuwa a dukkan abun da nake yi. Ya sa nake son zama a ko da yaushe.

Eh muna aiki tare da kungiyata a koda yaushe Muna bada shawarwari a tsakankanin mu, sai sa aikin mu ke kyau da kuma samun cigaba. Kowa zai bada shawara a tsakaninmu, kowa zai bada himma a cikin aikinsa. Mun haɗa ƙarfi da gwiwa, muna aikin mu a tare.

Anguwarin babba anguwa ce kuma sabuwar anguwa ce. Anguwa ce mai tsarin hanyoyi da kuma tsarin kwatoci da suka fita da gefen tituna. Ba ma samun matsalar shigowar ruwa ko matsalar datti ko matsalar wucewar abin hawa. Anguwarmu mai tsari ce da kuma ta ginu akan tsari.

Eh, ina iya kunna wuta. Sakamakon ina yin girki da itace ko gawayi a yau da kullum sai sa na koyi yadda zan kunna wuta don na girka abin da zan ci da ni da 'ya'yana. Sai sa na iya kunna wuta sosai kuma ina bi kaffa kaffa domin kada na ƙone.

Abun da nake yi lokacin da babu wutar lantarki, ina samun wutar kandir na kunna, domin da ita nake amfani a ko da yaushe idan babu wutar lantarki. Ina kunna wutar kandiri mai al'amurra na, na yau da kullum, sai yasa nake aje kandira a gidana a ko da yaushe.

Eh ina mike jiki da safe a duk lokacin da na tashi. Sakamakon zan ji duk jikina ya riƙe da kasala shiyasa nake mike jikina a duk lokacin da na tashi da safe. Kuma hakan nada alfanu ga lafiya, shi yasa a duk lokacin da na tashi ina mike jikina da safe.

Eh, ina duba kalanda a kullum saboda nasan wace rana ake, don na yi al'amurana na yau da kullum. Duba kalanda na da matuƙar amfani a rayuwar mu na yau da kullum don sanin ranakun da kake so ka yi wani abu ko don tuna maka wata rana mai muhimmanci a rayuwarka, sai yasa duba kalanda na da matuƙar amfani a ko da yaushe a kullum.

Eh muna amfani da ruwan rijiya a gidanmu, saboda ruwan rijiya na da zarsi da daɗi da kuma ɗanɗano, kuma ruwa ne mai sauƙi a koyaushe lokacin da kake so amfani da shi, za ka zura guga ka ɗebo a cikin rijiya, ya sa muna amfani da ruwan rijiya a al'amurranmu na yau da kullum wajen wanka, abinci da sauran su.

Abincin da, abincin da nake ci a safiya ina cin kwakko da ƙosai. Sakamakon shine abincin da na tashi na ga al'adata suna ci da kuma gidana. Kwakko da ƙosai abinci ne mai alfanu ga lafiya, ga sauƙi yi ga kuma ɗanɗano me daɗi. Kwakko da ƙosai na da daɗi matuƙa kuma na da alfanu ga lafiya.

Eh, abun dake sa ni nayi dariya shine naga wasu na dariya. Wannan na sa na ga ina dariya. Sakamakon na gansu cikin farin ciki to wannan na mutuƙar ba ni dariya. Indai na ga mutane suna dariya to nima hakan na mutuƙar sa ni dariya. Ina cikin farin ciki kuma na ga wasu na dariya hakan na burge ni yasa in ji ina so nima in dinga dariya.

Eh nafison lokacin da daddare. Sakamakon shine lokacinda nagama dukkan ayyukana, lokacin da zan kwanta in huta, shiyasa nake son lokaci na dare a kowace rana. Saboda ba aikin da ya rage min zan kwanta inyi bacci in huta, sai yasa nake matuƙar son lokaci na rana da daddare.

Eh ina son buɗe taga a ɗaki. Sakamakon ina so in ji iska mai alfanu a rayuwa. Iska abu ne da kowane ɗan adam ko kowane mutum yake so. Idan ɗaki tagar ɗaki na rufe to ba za a samu iska wadatacciya ba. Shiyasa nake son buɗe tagar ɗakina a ko da yaushe.

Aikin gida da nake yi a kullum shine ina wanke wanken kwanukan abinci da muka gama cin abinci na jiya da daddare, sai sa nake son, sai sa shine aikin da nake yi a koda yaushe a gida na. Ina wanke wanken dukkan kwanonin da aka gama cin abinci saboda gujema cututtuka na rayuwa.

Eh ina riƙe lema lokacin ruwan-- lokacin da ake ruwan sama. Sakamakon idan ba ka riƙe lema ba duk za ka jiƙe. Sai yasa nike riƙe lema don lafiyata da kuma kada na jiƙe kayana. Lema na da matuƙar amfani lokacin ruwan sama. Saboda idan ka fita da lema ka sha lema ba za ka jiƙe kayanka ba kuma ba za ka cutar da lafiyarka ba. Lema na da matuƙar amfani.

Eh ina son bayar da kyautar kaya. Sakamakon wannan na sa mutane farin ciki sosai shiyasa nake son na ɗinka kaya masu kyau, saina bawa mutane waɗanda basu dashi. Shiyasa nake son bada kyautar kaya sosai kuma ina so naga kyautar da na ba mutum ya sanya ta a jikin shi. Shiyasa nake son naga ina bada kyautar kayan sawa a ko da yaushe.

Abin da nake yi lokacin da nake cikin damuwa, ina shiga cikin mutane don su sa ni raha, muyi labari, muyi dariya. Hakan na sa na manta damuwar da nake ciki. Bana son zama ni kaɗai a duk lokacin da nake cikin damuwa. Sai yasa duk lokacin da nake cikin damuwa, nake shiga cikin mutane muyi hira, muyi wasa, muyi dariya.

Abun da nake yi da yamma kafin na kwana, ina duba dukkan ayyukana da na yi da safe, na duba su, na ƙara gyara su saboda safiyar gobe su yi min sauƙi wajen amfani. Sai sa da yamma kafin na kwana, ina duba dukkan ayyukana da na yi gabanin haka. Ina duba su duka ayyukan da na yi da safe don na sauwake makaina aikin da zan yi wa shagari.

Eh ina jure ma barkono me yaji, sakamakon ina son cin abu me yaji a koda yaushe, sai yasa in naci yajin barkono me yaji baya min yaji sosai saboda na saba ci a koda yaushe. Sai yasa barkono mai yaji baya yi min yaji sosai saboda na riga na saba cin barkono mai yaji.

Eh ina amfani da ajiya a yanar gizo. Saboda ina ajiye abubuwa na, ayyuka na, takardu na da kuma wa'yansu abubuwa da nake gudun su barce sai sa nake ajiya a yanar gizo. Yanar gizo na da sirri sosai. Sakamakon ajiye abu a fili wani zai iya gani ko wani ya ɗauka amma a yanar gizo kai kaɗai za ka iya ganin kayan ka.

Eh ina zuwa wurare da wuri, sakamakon ina son cika alkawali da kuma zuwa akan lokaci. Duk inda za ni, ina zuwan shine da wuri da farko don na yi abin da nake so na yi cikin lokaci, don na gama abin da zan yi cikin lokaci. Shiyasa duk inda za ni, ina zuwa ne da wuri.

Eh, ina kallon inuwa ta a duk lokacin da nake tafiya saboda hakan na burge ni kuma yana ƙayatar da ni. Naga ina tafiya, inuwa ta a gefe na, sai sa idan ina tafiya ina yawan kallon ƙasa. Hakan na ba ni alfahari kuma yana sa ni cikin farin ciki a ko da yaushe. Shiyasa duk in ina tafiya ina kallon ƙasa.

Yar da nake taimakawa mutane, idan na zo zan tambayi matsalar da mutum yake ciki, sai na taimaka mashi a koda yaushe. Sai sa zan tambayi mutum ya matsalar da yake ciki, ya mun bayani dalla dalla sai na taimaka mashi da abun da zan iya. Sai ya sa bana yin taimako, bana taimakawa mutane ba tare da na tambaye su matsalar da suke ciki ba. Ina taimakawa mutane ta hanyar tambaye su matsalar da suke ciki.

Eh, ba mu da wata dangantaka da shugaban aikinmu, shi ya sa ba ma magana sosai da shi. Dangantakar mu da shugaban aiki a wajen aiki ne kawai muka haɗu da shi, shi ya sa duk dangantakar mu, maganar mu, firarmu komai na mu muna yin shi ne a wajen aiki. Da ni da shugaban aikin mu ba mu da wata dangantaka da shi. Dangantakar mu ɗaya ce, ita ce wadda idan mun zo wajen aiki, mu kan yi aiki a tare, mu yi fira a tare kuma har mu ci abinci a tare.

Eh, ina tabbatar da ingancin aiki sakamakon duba shi da nazari akan shi. Bana tabbatar da ingancin aiki ba tare da na duba shi ba, na yi nazari akan shi kuma na yi bincike akan shi. Ta haka nake gane tabbataccen aiki da kuma ingancin aiki. Nakan duba shi, na tabbatar da ingancin shi da kuma in tantance shi shi ya sa duk aikin da zan, da nake dubawa nakan tabbatar da yayi.

Lokacin da nake hutawa a wajen aiki shine lokacin da na gama cin abinci. Lokacin da muka samu hutun cin abinci a wajen aiki, to lokacin nake samun lokacin da zan huta da sha iska. A duk lokacin da muka gama cin abinci bana tashi daga wurin, na kanɗan rumsa idona na huta. Sakamakon shine lokacin da nake samu mai daɗi da zan huta a ko da yaushe.

A'a, bana kulle ƙofa kullum saboda lokacin da babu wutar lantarki, babu fanka kuma akwai zafi. Shi yasa nake buɗe ƙofa a lokacin zafi. Amma lokacin da ake sanyi, ina kulle ƙofa a kullum. Sakamakon sanyin da ake ciki, sai yasa duk lokacin da ake zafi nike buɗe ƙofa ta don samun iska.

Ina amfani da wayar Android Tecno Spark 7 Plus saboda waya ce mai sauri da daɗin amfani. Kuma waya ce mai riƙe chaji shi yasa na ke son Tecno Spark 7 Plus. Hakan waya ce mai daɗin amfani, waya ce kuma mara nauyi da daɗin sha'ani.

Ina zuwa kasuwa ne da safe. Sakamakon hakan, mutane ba su kai ga zuwa ba, ba za'a samu tinkoso ba da turereniya na mutane. Sai sani ke son zuwa kasuwa da safe saboda mutane ba su yi yawa a cikin kasuwa ba. Bana son zuwa kasuwa da maraice saboda mutane sun yi yawa da kuma tutsotseniya. Shiyasa nake son zuwa kasuwa da sassafe don na sayi abin da zan siya na dawowa ta.

Abokina mafi mahimmanci a cikin abokanaina shine Umar Riku. Shine abokin da duk lokacin da nake da kyama yana, shi ma musallashi ce. Idan ina cikin damuwa, shi ma yana cikin damuwa. Shine babban aboki mafi mahimmanci a rayuwata. Shine babban aboki mafi mahimmanci a cikin abokainena.

Eh muna da dangantaka da maƙwabtanmu mai kyau, saboda suna zuwa gidanmu su zauna, su ci abinci, su yi wasa, su yi dariya. Muma haka mu kan shiga gidansu, mu ci abinci, mu zauna, mu huta. Matsalar maƙwabtanmu matsalar mu ce. Muna zaune cikin aminci tamkar ƴan uwa. Maƙwabtanmu mutanen kirki ne, muma haka muna zaune da su cikin kirki da aminci.

Ina share ƙura so ɗaya a kullum. Idan na tashi da safe, nakan kakkaɓe ƙura. Nakan share ƙura duk lokacin da na tashi daga bacci. Sai sa bana barin ƙura a duk lokacin da na tashi daga bacci. Nakan share ta saboda abu ne datti kuma ƙazanta wadda za ta ɓata ma guri. Sai yasa nake share ƙura so ɗaya a kowacce rana.

Ina ajiye kuɗi a cikin banki na ne, duk in na samu kuɗi na kan raba su biyu zuwa uku sai na ajiye kaso ɗaya. Ina ajiye kuɗi a banki saboda samu gudun samun matsala ko kuma idan ina so in sai wani abu sai in aje kuɗi na a banki. Ina tara su kaɗan kaɗan don in yi amfanin amfani na na yau da kullum.

A'a, ba ma sa uniform a wajen aikin mu. Sakamakon mu malamai bama sa uniform a duk lokacin da zamu koya ma yara. Ina sa kayan gidan mu ne a ko da yaushe idan za mu koya ma yara. Haka tsarin makarantar take, da kuma tsarin yadda mai makarantar ya tsara. Mu bama da uniform ɗin da muke sawa don mu koya ma yara.

An haife ni a watan Fabrairu, shekara ta dubu biyu da takwas. An haife ni a wannan shekarar, watan Fabrairu, ashirin da tara ga wata. Ina jin daɗin haka a sakamakon ranar zagayowar haihuwata tana zagayowa ne duk bayan shekara uku. An haife ni a watan Fabrairu, ashirin da tara ga wata, shekara ta dubu biyu da takwas.

Eh, mu kan yi taro a mako aƙalla sau biyu zuwa sau uku. Mu kan taru mu tattauna matsalolinmu da abubuwan da za mu gyara da kuma ci gaban da muka samu. Sai sa muke yin taro sau uku zuwa sau biyu a kowane mako. Hakan na sa mu fahimci juna kuma mu san matsalolinmu kuma mu san cigaban da muka samu.

Burina a aiki shine naga ina aiki cikin himma da ƙwazo, naga na samu ɗaukaka kuma na samu ƙarin matsayi, na samu cigaba. Me yasa babban burina a wajen aiki shine naga an ƙara mini matsayi, shi yasa nake dagewa na sa ƙwazo kuma na ƙara himma a dukkan aikin da nake, na tabbatar da na aiki mai kyau don na samu ƙarin matsayi.

Eh murya ta bata da karfi sosai. Ina da ƙaramar murya, sai sa murya ta a hankali take. Bata da karfi sosai kuma ina jin daɗin haka dan waɗan su masu babbar murya, masu murya mai ƙarfi suna takura ma mutane wajan magana amma masu murya a hankali suna da daɗin yi wa mutane magana da kuma mutane za su ji daɗin sauraran su.

Ina shan ruwa aƙalla sau uku zuwa sau huɗu a kowace rana. Ina shan ruwa lokacin da na gama kalaci na safe kuma ina shan ruwa lokacin da na gama cin abincin rana. Sai nan ina shan ruwa lokacin da na gama cin abincin dare. Sai sa ina shan ruwa aƙalla sau uku zuwa sau huɗu a kowace rana. Shan ruwa na da alfanu ga lafiya, shiyasa nake son yawaita shan ruwa a ko da yaushe.

Eh ina iya hawa keke sosai domin na iya keke kuma ina farin ciki a duk lokacin da na hau keke. Keke na da alfanu ga lafiya saboda mutum zai na motsa jininsi yana ƙara lafiya. Duk wanda bai motsa jini yakan samu ƙananun cututtuka da za su dinga damun shi. Shi yasa ni ke son hawa keke, yana sa ni farin ciki sannan kuma yana ƙara min lafiya saboda ina motsa jinina.

Ina wanke kayayyaki na a dukkan ƙarshen mako. Saboda haka, na sauƙaƙa mani yawan tara kayan wanki zai sa duk ƙarshen mako nake tattara duk kayan da suka yi datti na wanke su. Tsabta abu ne mai amfani a lafiya sai sa bana son sa kaya masu datti. Nake wanke kaya na a dukkan ƙarshen mako.

Eh, ina iya dafa abinci sosai saboda mahaifiya ta ta koya mani dafa abinci kuma ina dafa ma kai na abinci sakamakon lokacin da ƴan gidan mu ba sa nan. Sai sa nake son dafa abinci da kaina kuma ina so in dafa abincin da na dafa da kai na don in ci in san ni na dafa. Sai sa na iya dafa abinci sosai kuma ina jin daɗin girki na.

Eh ina tafiya kasuwa aƙalla sau biyu zuwa sau uku a sati saboda na yi sayayyar kayan abinci, kayan da zan sa da kuma abubuwan da nake so na yi na yau da kullum. Ina zuwa kasuwa, ina tafiya kasuwa aƙalla sau uku zuwa sau huɗu a kowane mako saboda na yi sayayyar abubuwan da nake so na yau da kullum.

Eh, ina amfani da bokitai na da wurare na in tara ruwa lokacin da yake zuwa. Saboda ina tara ruwa in yi amfanunnuka na da shi na yau da kullum. Bana barin lokacin da ruwa yake zuwa yayi ta zuba a ƙasa. Ban tara shi ba cikin robobi na da jarkoki na. Sa'ad duk lokacin da ruwa yake zuwa, nikan tara shi na ajiye ne a al'amurra na, na yau da kullum irin su wanka, wanki da dai sauransu.

Eh waya ta tana daidaita harske, tana daidaita haske da kanta. Sakamakon babbar waya ce kuma waya ce mai inganci da lafiya. Kuma hakan na da kyau saboda za ta na daidaita ma haske. Sakamakon daidai yanayin da ake ciki. Idan haske ya yi maka yawa, za ta rage ma, sai yasa nike son wayar nan. Dan waya ce mai kyau kuma wannan tsari da wayoyi suke kawo tsari ne mai alfanu ga lafiyar mutane. Waya ya kamata wayoyi su dinga daidaita haske da kansu.

Ina ajiye hotunan wayana ne akan Gmail. Ina ajiye hotunan waya ta akan Gmail ɗina saboda hakan ba zai sa su ɓace ba. Ko da ka rasa wayarka, idan ka ɗaura Gmail dinka kan sabuwar waya, za ka ga hotunanka da ka ajiye. Shiyasa nake ajiye su akan Gmail. Dukkan hotunana nakan ajiye su a nan wajajen.

Ina son kallon fim ɗin Bahubali, fim ɗin Indiya, saboda suna fim da tsari kuma suna fim wanda za a fahimta kuma suna fim wanda ya danganci rayuwar mutane. Sai sa ni ke son kallon fim ɗin Bahubali wanda Indiya suka haɗa shi. Fim ne mai ƙayatarwa, tausayi da kuma abubuwan ban al'ajabi. Sai sa ni ke son kallon fim ɗin Indiya.

Na fi son gudu na fanka ya kai gudu uku, saboda shine yake bani iska dai-dai gwargwado, ba ta yawa ba kuma ba ta yi kaɗan ba. Sai sa a duk lokacin da zan kunna fanka ta, na kyan saita ta akan gudu na uku. Saboda shine gudu na dai-dai wanda iska ba ta yawa ba kuma ba ta yi kaɗan ba, yadda ba za ta sa man ciwo ba ko mura.

Abun da nake yi don kiyaye lafiyata, ina yin abubuwa uku zuwa huɗu. Abu na farko, nakan tsaftace abinci na, na tabbatar dukkan abincin da zan ci da zan sha abu ne mai kyau. Nakan tsaftace muhallina, dukkan inda nake rayuwata nakan tsaftace shi. San nan nakan tsaftace wurin kwanana a koda yauce nakan tsaftace shi saboda gudun samun cutuk-tuka kuma ina tsaftace kayai yakina don gudun samun ciwo ko matsala wa'yannan sune abubuwan da nakeyi don kiyaye lafiya ta.

Eh ina sauraron rediyo a kullum da sassafe in na tashi saboda na ji labaran duniya da abubuwan da ke ciki. Na ji labaran garina, ƙasata da sauran ƙasashen ƙetare. Ina son jin rediyo don samun labarai na yau da kullum, na san me ake ciki da kuma me ke wakana a kewaye na. Sai sa ni ke sauraron rediyo a duk safiya.

Eh ina kallon taurari duk da. Dadaddare saboda hakan na ƙayatar da ni. Abu ne me kyau na ado da abun burgewa ka ga taurari a sararin samaniya. Hakan na sa ni cikin farin ciki da kuma abin ban al'ajabi saboda ka inga taurari masu dumbin yawa wanda ba za ka iya kirga su ba amma kallon su na da ƙayatarwa sai sa ni ke kallon taurari duk da daddare.